Yaushe na ke yin wanka? Ina yin wanka da safe bayan na dawo daga motsa jiki. Idan na tashi kafin in zo ofis sai in shiga in yi wanka. Idan lokacin sanyi ne ina amfani da ruwan ɗumi in yi wanka. Idan kuma lokacin hunturu ba ne ina amfani da ruwa masu ɗan ɗumi ɗumi in watsa jikina. Haka na ke yin wanka da safiyar lokaci kuma da yamma idan na zo kafin in kwanta.